Irin kiɗan dana fi so suna nan kala-kala akwai kiɗan da ina so ji na waƙoƙin, waƙoƙin coci. Wannan aikita yin son fidadi ji, ana kansa min shi yana kan fitari kyau. Ta dalilin kuwa, kiɗi kiden coc yana da daɗin ji domin ana yin shi wannan na fita da kyau. Kuma yana yin kyau yana da daɗin ji kuma duka wanda aka yi a ciki bakara min daɗi yake da shi ba. Kiɗe kiɗe suna nan kala kala. Akwai kidekide na zuwan wurin wasa, akwai kidekide na zuwan wurin coci, akwai kidekide a unguwa, akwai kidekiden dije, akwai kuma kidekiden da ana sa a gida, akwai kuma wanda ana kan kiran shi shi gospel, akwai kuma na kan kiran shi na duniya. So kidkide suna nan kala kala. Ta dalilin haka wai na kidekiden ana kansa min so dabbam dabbam. Kuma ko wane kidekide yana da daɗi ji sosai.

Fura de nono. To fura da nono kuma abune ake sha ana kan samun shi a wurin fulani ko kuma musulmai. Wannan fura da nono ana kan siyar da shi ne, ana kan samun shi daga jikin shanu. Sai a gyara, azo a siyar. Ana shan shi da sugar, da kuma danbu, dai ko kuma aya, ko gyaɗa. Fura da nono yana da daɗin sha a kowani lokaci. Ka iya kasha da safe, ka iya kasha da rana, ka iya kashe daddare. Wannan abun ana shan shi ne don gyaran jiki da kuma daɗin sa. Yana da daɗi sosai kuma mutane suna kan seya su samu su sha. Ana kan sashi a cikin friza don ya samu yayi sanyi da kuma yayi daɗin sha. In don rana ya fita ko mutum na aiki yana ɗan jin ɗumi, yana kan seya ya samu ya sha.

Abincin yana bamu ƙarfi. A dukan yini shine abincin safiya. Dalili kuwa abincin safiya ana yin shi ne don ya bayar da ƙarfi a samu a ji a yi aiki a waje. Shi wannan abincin safiya ne ana ƙiranshi anci ka yin shi ne. Domin bayar da ƙarfin jiki. Ta dalilin haka abincin safiya yana bayar da ƙarfi kuma yana gina jiki na samu a yi kome na yadda ya kammata. Ta dalilin haka shi abincin safiya ya fi muhimmanci kuma ya fi bayar da. Ƙarfi a jiki.